Ashe wata kalma ne da ake furta ta lokacin da mutum yake tsananin mamakin wani abun da ya faru wanda a da ba ka san shi ba, ko kuma kana ɗaukan wani abu da kake ɗauka wanda yanda kake ɗaukan shi ba haka ka sani ka, ka ɗauka ba. Misali, sai ka yi tunaninka duk, uhm, in zan je, in zaka je, maybe makaranta zaka bi ta gabas ne. Kawai sai duk in ka tafi kana shan wahala kana bi ta gabas kaje kasha wahala ka bi ta nan ka bi tanan ka bi tanan. Kawai wata rana sai wani ya ɗauke ka sai ya bi da kai tayamma wanda shi yamman nan sai ya zama kuma yankene. Kawai sai ka ga abin ya baka mamaki, ashe dama haka hannun yake. To irin wannan abu yana zuwa irin mamaki abun da ba ka sani ba kuma ya zo maka tare da mamaki. Abu na biyu kuma misali kamar mutum ne, kana mai kallon mutumin kirki, kana kallon shi maybe shiru shiru, ustazu baya da damuwa waye waye waye, kawai sai yaje yayi banbarama. To bayan ya ɓanɓarmar ma sai ka irin aka zo ana mai da magana sai kaji abubuwa da yawa akan sa, sai kace ah! Ashe wane dama haka yake. To shi ma ka ga wannan misali. Ashe wa ne ba shi da mutunci ko kuma kana kallon mutum mutumin banza waye waye sai ka ga wani abun arziki da waye waye sai ka zo, a'a ashe wa ne mutumin kirki ne. Kaga abun da ya yi kaza kaza to da irin wa'innan. Sannan akwai wani misali abun da ya faru ma duka ɗazu ɗazu nan ne ya faru. Ni ina kalla yaron kallon mutumin kirki waye waye ya bar canji kuma sai ya zo ya karɓa. Da ya zo kuma sai na ƙara in ce nace ah ashe yaron nan haka yake. Saboda aka ce mun ya zo ya ƙara karɓa sai na ce ashe yaron nan haka yake. To kaga shi ma nan wani yanayi ne da ake yin da kalman ashe. Ashe barin, ashe ana nufin ummm yanayin yanda yanda kake ɗaukan abu ba haka ka ɗauke shi ba. Lokacin da ka gano kuma sai ya zo maka da mamaki sai kace ashe kaza kaza kaza kaza. Ashe in zan bi ta nan ashe ya fi min sauri. Ashe wance danake so batada kirki ashe wane mutumin banza ne a'a ashe wa ne mutumin kirki. Ashe wance da nake masa kallon haka haka. Ashe ba haka take ba. To irin wa'innan abubuwan shi ne, shi kalman ashe ake amfani da shi. Kuma, eh kamar yadda yake mamaki ne. Shi ne dai kawai dai inuitional. Shi wannan ashe ɗin yana ba da, uhm, bayani ne akan abun da kake mamaki da abun da yake daidai a ce waye waye.

Eh, ayyukan da mutane suka fi yi lokacin rani ma'ana bayan an yi girbi suna da yawa. Misali kamar yanda kace mafi yawanci wasu mutanen karkara sukan mai da hankali wuraren harkar noman rani. Za a noma tematir a noma tattasai a noma attarugu a noma shanbo dukka irin wa'innan kuma anayi ana bada ruwa misali zaka ga akan fara daga yafi za ka ji an yafa shi irin an buɗe shi an busar da shi sai a yafa. In ya girma, a wajen yafi sai a ɗauke shi sai a je gona sai a dasa. In aka je gona aka dasa, za a cigaba da bashi ruwa. Ana ɗan sa mishi taki yau da kullum. Ana ba shi ruwa, ana sa mishi taki, ana ba shi ruwa, ana sa mishi taki har zuwa lokacin da zai kai abun da za a yi amfana da shi. Wannan na farko kenan. Sannan su a mutanen-- sannan wasu daga cikin mutanen ƙauye sukan mai da hankali a kan saye da sayarwa a lokacin "immediately" bayan an yi girbi. Wani zai saye masara ya ajje wani zai saye shinkafa ya ajje wani ya saye waken suya ya ajje wani ya saye dawa ya ajje wani ya saye farin wake ya ajje. Yana yin haka domin nan gaba idan ya ɗan ƙara farashi sai ya sayar ya ɗan samu ribai. Wannan shi ma abu ne da ake yi bayan girbi. Sannan wasu kuma suna sayen abubuwan su kuma su dinga buɗewa suna sayar wa mutane. Ma'ana in sayi wake in buɗe ina aunarwa, tiya tiya ko rabin tiya ko kwata. Sannan masu wasu daga ciki kenan idan muka dawo mutanen karkara mu suka mutanen birni su kuma lokacin da aka yi girbi to za a ga kuɗi ya ɗan fara circulating a cikinsu saboda mutanen ƙauye suna fito da kuɗi su shigo, su yi kaza, su yi kaza, su yi kaza. So wannan shi ma yana zama, uhm, abubuwan da ake yi bayan an yi girbi. Sannan wasu kuma idan an yi girbi sukan tara karan su koma makaranta wani ana karatu a cikin gonakin. Wasu kuma akan, akan fara shirin noman badi. Ma'ana idan mutum yana da niyar kai takin gida zai fara wannan shirye shiryen dukka alokacin banya anyi girbi kenan sannan abun ƙara dubawa kuma shi ne wasu suna bidan su nemi aiki wasu takama daga aikin hannu, wasu aikin ofis, wani wane. Shi dai ma'ana dai in a notshel mutum yakan dawo yai focusing a wani, uhm, part na rayuwan shi domin mai da hankali wajen yin wasu abubuwa. Amma dai abu, abu, abu mafi, mafi abun nan shine bayan damina akwai abubuwa da yawa da yawa da ake yi kama daga noman rani kamar yanda muka ce, kama daga yin sana'o'i, kama daga tafiya. Wasu kuma suna yin tafiye tafiye. Wani kuma yakan mai da hankali wajen karance karance. Wani kuma shi dama baya hutawa. Daga noman rani noman damina, noman rani, noman damina, abun da yake kenan shekara bayan shekara babu wani lokacin da ake ɗaga. So ita noma gaskiya noma abu ne mai alheri mai albarka saboda wasu sun ji su ke noma abin da za su. Wa'alaikum assalam.

Mu da aka haifa a Hausa, ace mana wai, menene harshen Hausa yake nufi. Hausa mu yare ne, kuma shine yaren mu, shine abun da muka gada, shine asalin abin da muka tashi muka gani ana yi. Sannan kuma da shi muke hada-hadan mu na yau da kullum. Duk wani yare da zamuyi bayan Hausa wannan wani abu ne da muka koya. Amma dai shi Hausa shine yaren mu, da shi muke duk wani abu da zamu faɗa. A gabatar da hulɗar rayuwanmu, da Hausa mukeyi, kama da saye da sayarwa, gaisuwa, umm, wane ne wane ne duka da shi ake.

Su ma'aikatan da suke zuwa aikin rigakafi unguwanni, abubuwa gaba su ke zuwayi. Misali, kafin su zo kai akan suna unguwa, akan sa sanƙira ya zagaya ko'ina da ina yacin masu ma'aikatan lafiya za su zo. Sannan idan sun zo, a yi ƙoƙari a ba su haɗin kai. So, shi wannna haɗin kan da za'a ba su shine su fito su yi. Em, to su kuma amfanin su sunama mutane rigakafi ne. Saboda su samu wannan tsakanin a samu immunity a cikin al'umma, sannan kuma.

Ni agani na abin da yake haɗa ƙauye da birni shine akwai zirga-zirgan kamar yanda kuka ce sannan akwai tafiye-tafiye. Amma abin da ya fara ƙauye shine kasuwa. Mafi yawancin abubuwan da ake amfani da shi a bira ne ake yin su, su kuma mutanen daga kasuwa suyi saya su tafi da su.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh muna samun horo a wurin aiki sosai, musamman tun da mu ƙanana ne akwai manyan mu da suke bamu horo, suce mu yi kaza, mu bar kaza, kaza ya kamata a yi, misali, kaman mu da muke koyarwa za a ce to in ka zo za ka koyar da yara kar ka yi ihu, in za ka musu kaza kar ka yi kaza.